Kana tauna goro? Eh, ina tauna goro. Ina cin goro. Idan na samu goro ina siya saboda yana sa ni tashin zuciya. Nakan sai goro in ci lokaci bayan lokaci. Ina son goro sosai. Musamman ma ace na samu jan goro ko baƙin go-goro ko na samu daushe. Idan na samu duka ina ci saboda tashin zuciya. Idan zuciya na tana tashi nakan tauna goro sai in ji ta daina tashi. Ina son goro sosai ina cin sa.

Yaushe kake zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa, ƙarfe bakwai na safe nake zuwa kasuwa. Nakan je kasuwa in fita da wuri saboda in je na yi buɗe shagona, in share, in gyara shagona kafin na fara kasuwanci. Nakan je kasuwa ƙarfe bakwai da rabi. Idan naje kasuwa ƙarfe bakwai da rabi da naje zan share shagona, na fiffito da kayana, in karkasa sai na fara saidawa.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Ina amsa kira sau da dama a aiki. Idan ina aiki nakan amsa kira sau da dama sosai. Ina amsa kira sosai da sosai. Ni kaina bana iya kira cema kai na kira nawa nake amsa. Ban san iya kiran da nake amsa ba.

Nawa matashi kake amfani da su? Ina amfani da matashi guda biyu, ɗaya in rungume shi, ɗaya kuma in sa kai na a jiki in tare wuya na. Gudun ƙara wuya na yayi mun ciwo ko wuya ta ta mun zafi. Ina jin daɗin kwanciya da matashi guda biyu. Da matashi biyu nakan yi amfani ina kuma jin daɗin amfani da su. Matuka ina jin daɗin amfani da su sosai.

Waɗanne apps kake amfani da su da yawa? Ina amfani da apps na wurin dialing call, na wurin kiri. Ina amfani da app na Facebook, ina amfani da su sosai, sau lokuta da dama ina amfani da shi. Ina amfani da WhatsApp, shi ma ina amfani da application ɗinsa wurin kira sosai da ina amfani da shi sau lokuta da dama. Ina amfani da app na kira, ina kiran waya sosai da shi sannan ina amfani da apps na wurin tura message, ina amfani da shi sosai. Sai app ɗina na game, nakan buga game sosai shi ma ina amfani da shi sosai. Ina amfani da app na ɗaukan hoto, kyamara ina amfani da shi sosai wurin ɗaukan hoto. Sune app ɗin da na fi amfani da su, masu yawa da nake amfani da su.

Ya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu lokacin da nake ne da buƙatar hutu. Na kan nema izini a wurin oga na na aiki, in ce in na da wani buƙata sai na rubuta leta ko in faɗa da baki ina da wani buƙatan da zan yi wani ab--zan aiwatar da wani abu. Sai in nema izini a wurin ogan aiki na sai in an bani izini.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki ne da safe. Ƙarfe tara na safe nake fara yin aiki. Lokacin nake farawa, in na fara aiki sai na yi ta aiki har i zuwa lokacin da zan tashi.

Wa ƴanne ƴaƴan itace kake fi so. Eh, ina son ya'yan itace na, na mangwaro, sannan ina son ya'yan itace na lemu, sannan ina son ya'yan itace na ayaba, sannan ina son ya'yan itace na gwaiba. Ina son su sosai. Ina amfani da su sosai. Nakan ci su don su gina min jiki, sukan ba ni ƙarfi da kuzari a jikina. Sannan ina son ya'yan itacen lemuka sosai. Sannan nakan yi, nakan tayo su in siya in, in yi amfani da shi wurin ci.

Kana shan magani kullum? Ni ba na shan magani kullum, amma idan buƙatar shan maganin ta taso, ba na da lafiya, ina halin rashin lafiya, ina shan magani a duk sanda ba na da lafiya ne. Nakan sha magani duk sanda na fuskanci ban da lafiya ko ina jin alamun cewan ban da lafiya, nakan sha magani domin samun sauƙi. Ba na wasa da magani in ba na da lafiya. Ina shan magani saboda samun sauƙi. Ko da yaushe inna tashi shan magani ban wasa da shi. Ina sha matuƙar lokacin da ya kamata na sha magani ne.

Ka fi son bus ko tagzi? Ni na fi son bus. Takan zo ta ɗauke ni in je wurin aiki. Nakan hau zuwa kasuwa in tafi inje in siyo kaya. Gaskiya nafi hawa bas saboda tafi ɗaukan kaya sosai kuma tafi ɗaukan mutane sannan kuma tafi sauƙi wurin biyan kuɗi to nafi hawa bus. Tagzi ya mun ƙarami wurin ɗaukar kayan da nake zuwa siya ko kuma inda zan je kayan baya isa na ɗauki kaya dai yadda ya kamata.

Sau nawa kake goge haƙora? Ina goge haƙora sau biyu. Ina gogewa da safe idan na tashi daga barci, nakan goge bakina sai na ci abincin safe. Da daddare kuma in na gama cin abinci, nakan na gama cin abinci kafin na kwanta, nakan goge haƙorana sai na kwanta saboda kada na kwanta bakina akwai datti. So ina goge haƙorana sau biyu a rana. Shine wannan.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa a cikin zuciyata musamman lokacin da nake yana yin rashin jin daɗi. Nakan zauna idan nayi shiru sai in ta rera waƙa a cikin zuciyata mai daɗi. Nakan yi waƙoƙi kala daban daban a cikin zuciyata musamman lokacin da nake cikin yin shiru. Bana jin daɗin kome ko kuma ina ni kaɗai a zaune sai in ta rera waƙa a cikin zuciyata. Nakan ta rera waƙe waƙe cikin tunanina ina yin waƙa a cikin zuciyata. Ina yin wannan sosai da sosai. Ina yin shi lokaci bayan lokaci.

Yaya kake kawowa gidanku? Eh ina hawa mota sai in taho in kawo gida a hankali ko in tafi a ƙafata sai in taho a hankali in kawo gida. Ina tahowa da sauri kwan lokaci na zo gida ko na hau abin hawa kamar mashin in zo gida. In ban samu mashin ba nakan hau keke ta in taho akan ta in zo gida ko kuma in taho akan, akan jaki na inzo gida, ko kuma na hau keken nape in hawo sai in taho ta kawo ni gida in biya kuɗi a kawo ni.